A'a ina hawa keke sosai. Na tuƙa keke fa. Na hawa keke, na iya gudu da keke masu sosai sosai. Na iya hawa keke, ina gudu da shi ma. A'a especially in lokacin rani, ba ruwa. Hah keke na da daɗi sosai.

No, ni ba na amfani da mataimakin murya. A'a, ba na amfani da shi kwata-kwata. Muryana ma ya isheni bare in amfani da mataimakin murya. Yawanci dai kankai, gaskiya ba na amfani da shi. Murya ta ya ishi ne, ya fi mun ma daɗi, daɗin sauraro.

Eh to ban san yadda zan ƙare wayana daga kwayar cuta ba, da na sani gaskiya da zan yi don ina so nayi haka. Zan nema sani ko zan nema yadda za a yi a ce na ƙara gaskiya don ina so in yi kan gaskiya amma ban san yadda ake yi ba ne shiyasa.

Eh ina sanya safa wajen saboda hunturu gaskiya yanzu ina sanya safa. Da na yi ban ji lokacin damina amma ina na damu da sanya safa. Amma yanzu kaman ban saba ayi yadda ƙafana zai yi ƙura akwai damuwa akwai damuwa gaskiya. Shi yasa kawai yanzu nake sanya safa kawai ƙafana yayi ƙura.

A gaskiya na fi son wasan ƙwallon ƙafa, ƙwallon ƙafa. Ni fan na Ronaldo ne. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa yafi daɗi, yafi daɗi gaskiya. Wasan ƙwallon ƙafa gaskiya ko kai yafi daɗi. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Ina kallon ƙwallon ƙafa sosai. Da ƙwallon ƙafa, wasan kwando, wasan gudu da sauran su, da duk yana.

Abun da, abun da na fi shirin yi a ƙarshen mako shine yawanci kallon wasan Manchester United dan ni fan na Man Utd ne. So ko kuma in dauki hutu in huta ko kuma in ba kallon wasan ba shikenan. Mafi yawanci ma ina zuwa makaranta a ƙarshen makon samun wuri nake na huta in samu bacci.

Eh to gaskiya na fi son irin kiɗan waƙan hausa ko kuma waƙoƙin turanci. Pageing dinnan na fi sauraron su yawanci. So da shike ni ɗan arewacin Najeriya, na fi sauraron waƙoƙin hausa kuma ina son waƙa reggae ko kuma R&B ma Afro pop ko hip hop ma duka ina sauraro. Sune wanda ra'ayina ya kama da.

Gaskiya kalan launi da na fi so na fi son launi ja. Sabida ja ƙyalƙyalinshi da na fi son ja dai kawai. Yafi burge ni ja ko kore ko kuma ruwan ƙasa ko baki ko ja ko fari gaskiya yafi burge ni. To ni.

A'a gaskiya nafi son kayan zaki. Waye ke son kayan gishiri don Allah? Kayan zaki mana. Ana kayan zaki, kuna kayan gishiri. Ba wanda zai ce muku kayan gishiri indai dan arewa ne. Sai dai in ba arewa ba sai dai in mutum bai da lafiya na fama da diabetes. Amma dai ka lafiya, lau kan aiko wa kayan zaki.

Aikaman, aikaman, yanzu ne. In ba ku bako wayanda za su ɗauka, in ba, in ba babba shi, nan ba mutum ba shine. Ina son ma'a yi ne. Kowa ma yana son zama kusa da taga, yake son zafi. Kowa, nawa. Zama da taƙa, kusa da taƙa yafi mana. Shine gaskiyar zancen. Zama kusa da taga daii, kawai.